So kalar idanuna kalar fari ne, fari ne gaskiya bawai fari irin taswin nan ba haka ne. Kamadde irin dai lura da yake akwai ƙura da rana irin yadda duk da haka ne, amma fari dai ba wai tas sosai kamar na mata ba.

Eh ina son kamar irin abarba, haka a wanda ake ce mata pineapple anan. Sai kuma sauran wasu abubuwayen da ake dasu kamar irin su ɓangaren wannan, eh ɓangaren irin kamar kayan ruwa haka irin su rake da sauransu dai.

Eh, ina son zama haka kamar haka individual haka. Na fi son moro irin individual wajen girma. Na fi samun yarda zuwa irin wannan wurin. Fiye da za a ce inda haka yana cikin mutane irin ai ta hayaniya haka. Ina son zama ni kaɗai.

Eh na fi son yanayin kamar ɗaki mai, mai haske haka dai gaskiya, fiye da me duhu. Na fi son ɓangaren haske saboda haske rahama ce. Muna son ɓangaren haske haka da kuma haka ace akwai kome a ciki.

A'a babu ranakun da ba ma zuwa, mukan zuwa kowacce rana banda ranar Lahadi ko yaushe ana fita. Ana fita kasuwa ko yaushe amma ranar Lahadi ne dai ba ma zuwa ko ina saboda samun hutu na wannan lokacin.

Eh, takardun aiki muna ajiye su ne a muna da loka haka wani waje da aka ware wardrobe haka, so anan ake sa shi. Muna sa shi a wajajen wardrobe haka ko wani wuri da aka killace domin ajiye kaya irin waɗannan, mukan ajiye su a irin waɗannan wuraren.

Eh ana aiki waje ɗaya da ba da shawarwari wa kamar ƙungiyoyi waje ɗaya kenan. Mukan yiwa tallafawa juna da shawarwari ta wasu bangarori da neman shawara a kan abin da wani mutum bai gane ba. Mukan yi wayannan abubuwa.

Eh ina sa hula. Ina sa hula akwai yawan da muke sawa anan irin su zanna bakar, tsefe, tsinkafa ka sai kuma riguna na sanyi waƴanda suke masu hula. Muna yawan sa hula musamman lokacin sanyi. Idan an shigo lokacin sanyi mukan iya yin aiki da hulunan.

Eh muna zuwa gida mukan kawo irin abubuwa wa yanda muka samu a waje. Yauwa muna yi ƙoƙari wajen yin wannan abun. Gani mun farantawa gida kenan.

Eh wanke tufafi mukan tara sai mun tara shi, kamar ya taru sai muyi ba koyaushe ake yi ba. Muna tara kayan ne bayan wani lokaci sai kamar ko duk bayan kwana biyar ko sati ɗaya, sai a samu sai a haɗe shi waje ɗaya sai a wanke.

A'a, bana aiki da bel kullum saboda akwai kayayyakin da nake da su waɗanda ba su da shi ta wannan bel ɗin. Makan yin aiki da kayan da wando wanda yake da roba a jikinsa ba dole sai ka sa bel ba. Muna amfani da irin waɗannan kayan ne, amma ina da kaya masu bel wanda ba su da yawa.

Eh ina taimakawa mutane ta ɓangaren abubuwan da suka gaza wayanda ba za su iya yi wa kansu ba. Wanda ni kuma ina daman da zan iya yi musu kamar gyara haka ko dubawa mutum wani abu ko kuma idan wayanka ya samu matsala ko wani abu mukan iya taimakawa mutane ta wannan ɓangaren.

Eh, kuɗin wutar lantarki mukan iya biyan dubu biyar a nan, dubu biyar zuwa dubu goma. Amma ya danganta da gidan da ake da, dan wasu wuraren har dubu uku a kan iya karɓa. In aka je kuma manyan kanfanunnuka sukan karɓa kuɗin wutar da yawa, fiye da ƙananan gidaje da ake dasu a cikin unguwa nni.

Eh, lokacin da na kamu da mura kamar lokacin sanyi, nakan nemi magani na sha gaskiya. Shine mafi abun da yafi muhimmanci a wajena. Ina samun magani in sha sannan nakan kiyaye yin wanka da ruwan sanyi da wasu abubuwa wanda suke ƙaddamar, wanda suke sa wannan ita muran.

Eh nakan iya bada barkwanci ga abokanaina, musamman idan muka je wajen zama, mujalisa, muna hira, mu kan iya kawo wani abu na barkwanci a cikin abun. Wannan yana da matuƙar tasiri ga abokane wajen kewarka idan ba ka nan.

Eh muna tabbatar da ingancin aiki ne wajen jinjina shi yau, mu tabbatar mu gan shi yayi kyau, sannan yayi ƙwari. Su wannan yana ɗaya daga cikin yanda muke tantance wa kan ciwon yayi ɗin ko bai yi ba. Mukan iya ba da wannan wajen.

A'a, ba na kwana a, a ciki. Ba na kwana a ciki, ina kwana a waje ne. Ko kuma cikin ɗakuna da muke da su a nan. Amma ba ma kwana a, a cikin waje.

Eh ina iya dafa abinci kala kala. Muna kokari wajen dafa a irin wannan. Na iya dafa abinci cika da dama wa yanda muke da su a nan. Ina kokari wajen naga na iya, na yi wannan abubuwa. Muna dafa abinci gaskiya akai akai.

A'a, ba na amfani da mataimakin marar ya. Komai da kaina na ke yi. Ba ni da wanda ya ke taimaka min a wannan bangaren. To ina yin abubuwa na ne ni kadai gaskiya. Babu wani wanda na ke, ya ke taimaka min a bangaren murya.

Mm-mm, ba ma shuka tsaro, eh, tsare-tsare a cikin gida sai dai a wajen gida kamar wajajen lambu da ake da su ko wasu gudu da muka ware kamar gonaki ko wani abu. Amma a cikin gidan da kike ba ma yi, ba ma sa irin wa'inna saboda rashin faɗin mahalli.

Eh wajen magance damuwa a wajen a aiki ina ɗaukar ruwa abu na in yi shiru haka ko kuma in fita daga cikin mutane saboda kar wani ya ƙara ɓata ma rai idan kana cikin damuwa ko kuma yace lalle sai kayi hira da shi a lokacin da kai baka buƙatar yin ta.

Eh nafi son tsayuwa gaskiya fiye da zama. Idan na je waje na kan iya tsayawa kawai a tsaye ba tare da na zauna ba saboda da yawa zaka je wajen wani wajen zaka ga wajen zaman da ake ba za ta yanayin kaɗan. So ni ina yin kara in bar, in bar wa mutane in tsaya saboda ina da juriya wajen tsayuwa.

Eh, tuƙin mota ban ƙware gaskiya a kanshi ba. Ba ƙwararre bane ni wajen tuƙin mota amma ina a ƙoƙarin fatan inga na ƙware wajen shi tuƙin mota din saboda bamma iya ba.

Eh a ranakuwa da muke dasu ina son ranar Friday sannan ina son ranar Monday. Ina wa'inan ranaku ina son su sosai. Sai kuma ranar hutu da aka fi samu lokacin ranar Lahadi. Amma dai Friday da Monday sune fabiyol ranakun da nafi so.

Eh, bana sabuntawa, bana sabuntawa saboda ina da rekot-rekot na wasu abubuwa nawa a cikin kwamfutata. Ban cika, wannan abubuwan ba. Ba na son sabuntawa saboda wadda nake da ita suna min abin da nake so.

Eh, na fi son shinkafa fiye da tuwo gaskiya. Shinkafa na fusanta saboda ita ana sarrafa ta kala kala, sannan kuma idan shinkafa ce ina iya ci da yawa idan an dafa, amma idan tuwo ne bana iya cin su sosai.

Eh, dangantakar mu tana da ƙarfi sosai. Wasu suna ma kallan mutumin kirki, wasu suna makallan mutumin banza. Ina da alaƙa da maƙota, abokanai na, muna zaune da su lafiya. So ina mu'amala da iya wasu mutanen na ware ina mu'amala da su, wasu kuma ba dole ba ne muyi ma'amala da su.

Eh muna iya zuwa. Akwai wani ball da muke zuwa duk ƙarshen mako. Muna zuwa mu tafi da abokanai mu je stadium. Sannan kowa zai ga kowa a irin wannan wurin. Muna jin daɗin irin wannan gurin sosai. Mukan yi mu'amala da mutane a gurin sosai sosai.

Wajan sasanta rikici na aiki. Mukan yi, mukan sasanta mutane da ba su da haƙuri akan wane abu da ne yake wannan. Mukan shawo kansu, mukan shawo kansu akan abubuwa da suke. Yau an nan shine.

Eh ina son salad, ina cin su, irin akwai abubuwan da danginsu gaba ɗaya mukan iya amfani da su. Ina amfani da shi sannan ina amfani da kokwamba, da wasu abubuwa makamantansu duk muna amfani da su. Muna jin kuma daɗinsu sosai.

Eh muna karɓar, muna karɓar baƙo. Mukan bashi kulawa sosai a matsayin sa na baƙon. Mukan bashi kulawa da saurara akan abin da ya kawo.

To abincin da na fi so, eh, sakwara ne gaskiya sai kuma haka shinkafa da miya, da nama haka da ɗan kayan salak. Shine abincin da na fi so, amma na kan samu inci wasu abubuwan ko ba'a samu wa'innan ɗin ba.

Eh muna jira a layi kamar yanda ake bi. Mukan buyo doka, doka ce nan in mutum ya zo yana aka samu layi to yana, yana ƙoƙari ya bi. So muma muna irin wa wannan muna bin wa yannan dokokin, muna bin dokoki sosai a kai.

Eh, abubuwan da nake tunawa daga yaro ina, ina yawan tuna abubuwan makaranta, abubuwan da suka faru a makaranta da muka yi su lokacin muna yaranta. Sannan sai irin wasanni da muke zuwa wajen rafi, so wayanna abubuwan su kan iya dawo min a kaina sosai.

Ei, magana ta gaskiya, eh, AC tana da daɗi a wuri amma ba kowa ne ke iya amfani da ita. Yawanci su mutane sun fi amfani da irin fankokin sama ɗinnan haka. Fanka irin ta sama ba ta ƙasa ba, saboda daɗamfa yi ba da iska han take kama.

Eh kayan ciye-ciyen da muka fi so muna amfani da irin abubuwa ne haka na marmari, kamar irin su lemon zaƙi, su penapple haka da haka da waye da waye. Du wa in nan su na yi in gwada. Eh. Duk su na yi.

Eh muna aiki da teburi a wajen aiki. Teburi amma na ɗora kaya, ba irin kamar na ofis wayanda ake aiki da su ba. Wannan tebur ne wanda muke ɗora kayayyakinmu, su samu suyi balas don mu samu daɗin aiki wajen kammala shi.

Eh muna yanke shawara a wajen aiki akan abin da muka yi mitin akansa ko wani abu. Muna yanke shawara ne akan wani abu da muka ga zai fi mana sauƙi wajen kammala wannan shi aikin da muke yi. Muna yin wannan abun.

Eh, aikin da muke yi na gida kullum shine mu kan iya kamar tattare wasu abubuwa waɗanda aka yi aiki dasu. Kamar dare washe gari mun tashi da tsafe mukan tattare waɗannan kayayyakin da irin wuraren kwanciya da muka yi haka.

Ahh, bana son miya mai zafi. Na fi son miya mai ɗan sanyi sanyi amma ba wai sanyi ƙalau ba. Saboda cin abinci mai zafi yana da illa ga lafiyar mutum. So na fi son miya mai ɗan ɗumuɗumu haka. Amma bana son miya mai zafi sosai. Bana son kuma mai sanyi ƙarara.

Eh, ina riƙe riga a aljihuna, Nakan iya sata a cikin aljihu, hannuna a cikin aljihun riga ko aljihun wando, idan ina tsaye haka, ko kuma musamman lokacin sanyi da ake sanyi nakan iya yin haka, amma ba, ba wai kowane lokaci ba.

Eh yana zama a kan gwiwa idan hakan ta kama. Saboda mu musulmai ne, ma muna yin sallah da wajejen a wajen ibada mu kan yi sa guwowin mu a ƙasa. Ina saguyoyi na a ƙasa sosai wajen bautar Allah. Wannan shi ne kuma yana da mahimmanci ga lafiyar mu ma.

Ban cika damuwa da kallon inuwa ta ko ba inuwa ta ba, amma na kan iya kalla wani lokacin idan hakan ta kama. Amma ba ɗabi'ata ba ce ba irin ya dinga kallon inuwa ta idan ina tafiya, ba sosai ba.

Eh kasuwa mukan iya zuwanta da safe. Muna fita da safe daga tara har zuwa goma har shaɗaya na safiya. Mukan iya, duk wannan lokaci ne na fita kasuwa idan ba da azumi ba ne. Amma in azumi ne ana fita da wurwuri saboda a tashi da wuri.

Eh, ina zuwa gidan fim da, amma yanzu hakan ya ragu, saboda zuwan waya haka da muke da shi, duk wani abu zaka iya samun shi a wayarka, amma zuwa kallon fim sai dai gidan kallon bol, gidan kallon bol.

Eh, murya ta tana da ƙarfi amma ba sosai ba. Amma indai zan yi magana to za a ji ni bani da sanyin murya sosai. Murya ta tarkan ɗan yin ƙarfi haka ne sama sama ba wai dai kamar lasfika ba amma murya ta bata da sanyi.

Eh, ayyuka da suka shafi muhimmanci yanda nake tsara su, nakan yi sa su a jadawali. Nakan ware kowane abu da lokacin da zan yi shi. Ina ware wa kowane aiki, do, eh, eh, eh, yan awannin da zan yi sa, to wannan shi ne dai.

Eh muna siyan abubuwa daga kasuwa. Muna siyan abubuwa Ya danganta da abin da kaje siya cikin kasuwa. Abin da ya kai ka kasuwa shi za ka siya ba wai za kaje ka sayi komai da komai ba ne ba. Abin da kake da buƙatar sa shine zaka siye shi a cikin kasuwar.

Eh, lokacin da nake cikin damuwa, nakan iya fita daga gun da abin, da aka sani damuwar. Sannan kuma ina yin addu'a, da tuna mene ne abin da ya sani damuwar, don in ga na fitar dashi daga cikin kaina. Bana son yawan riƙe damuwa a cikin ƙwaƙwalwata.

Eh labule na wanda nake aiki da shi a yanzu haka ja ne. Ina da labule ja, so shi ne na a ɗaki na inda nake. Yauwa, tsanan na kofa da na wundo daban daban ne. Na wundo milk kala ne na kuma kofa ja ne red.

Ya, ni gaskiya smart ne. Ina karɓar abubuwa na zamani wanda suka zo musamman bangaren fasaha. Ina goyon bayansa saboda ci gaban duniya. Ba ni da irin wannan gardamar akan abubuwan da aka zo da su na fasaha. Ina ƙoƙarin inga na koyesu sannan na yi aiki da su.